Wace rana kake zuwa kasuwa? Eh to, a ranaku guda, ah, shida a sati. Inda misali kaman yawanci dai Juma'a ne ba ma zuwa lokacin da muna kasuwar. Amma duka ranakun tun daga Litinin zuwa Lahadi, ban da Juma'a da ana fita kasuwa mana.

Yaushe kake cin abincin rana? Eh gaskiya yawanci kamar bayan sallahr azahar ka. Yauwa idan aka yi sallar azahar, misalin karfe ɗaya, to daga wannan lokacin normally nake cin abincin rana. In kuma dai na makara haka misali kamar bayan biyu haka, amma ba na wuce wannan time ɗin.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Ni abin da nake yi gaskiya farko da naje ina haɗa kayayyakin aiki ne. Zan ɗauko littafina a darasi da za a yi wa ɗalibai. Sannan zan nemo maka da dasta da dai duk kayan aikin da ya kamata. Yauwa daga nan kuma sai na duba na ga meye abin da za a yi wa yara a ranas kafin na shiga aji. Dai zai zamana cewa na ga ma kinsa komai.

Muna shan kofi ko shayi a gaskiya dai shayi ya fi. Shayi ya fi musamman lokacin da ake ɗan sanyi sanyi. A ka samu shayi ya ɗan ji kayan haɗi, yauwa kaɗan wannan. Eh ba mai madara ba a dan sa kayan ƙanshi, citta dai da kanamfari da abubuwa yana bada ma'ana sosai.

Kana amfani da ruwan rijiya? Ehmana ina amfani da ruwan rijiya. Ina amfani da shi amma gaskiya a can-can baya ne lokacin da akan samu ruwan bai ƙaƙƙaɓe ba. To amma daga baya sakamakon ana yawan yin, a, Bohel haka ana haka Bohel, to ruwa ɗaɗɗauke ya zama na cewa gaskiya Ba'a samun rijiya ba'a amfani da ruwan ta. Yanzu gaskiya dai sai ka zagaye unguwa gaba ɗaya da wuya ka samu rijiya, danni unguwar mu yanzu bazan ma iya cewa ga in da rijiya take ba.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Eh gaskiya, a, akwai abubuwa da nake yi wanda suna taimakawa gurin kula da lafiya ta. Abu na farko shi ne motsa jiki, duba exercise ma. Aƙalla duk sati nakan je na yi ball sau biyu, wanda hakan na san yana taimakawa. Yawwa sai abu na biyu kuma mutum ya kula da abun da zai ci. Ina ƙoƙarin na ga na yi amfani da ganyeyyaki da ƴaƴan itacuwa, domin suna taimakawa matuƙa suma.

Kana amfani da ajiye yanar gizo? Eh, ina amfani da yanar gizo wurin ajiye abubuwa. Ina amfani da kamar email haka wanda nakan tura wasu, duwatsu takardu muhimmai ko kuma a'a wani bidiyo haka mai amfani ko hoto nakan ajiye su saboda ko da na rasa su zan iya zuwa can na nemo su, na ɗauko su na yi amfani da su.

Mene ne yake sa kai dariya? To ni abin da yake sa ni dariya yawanci, idan na kalli bidiyo ka na abin dariya ɗin wanda a turance ake cewa comedy. To indai na kalla ka samu wanda ya ƙa'itar sosai yakan sa ni nayi dariya ko kuma idan ana tare da abokai ko da ba bidiyo ba ana hira ta rayuwa wanzu min wani abin zai bani dariya.

Kana zuwa gidan fim, misali kamar cinema ke nan gurin kallon fim. Gaskiya ba na zuwa amma dai a takaice ma na kan je gurin yin aikin gudanar da fim ɗin, ma'ana gurin shooting ɗin fim ɗin. Tunda a baya ma har na yi aiki a matsayin darekta na shirye shirye, na kan je nayi direct ɗin fim guda. Amma dai in je, in je gidan kallon fim na kalli fim gaskiya ba na haka.

Nawa ne yawan dangin ku a gida? To gaskiya adadin yawan dangin mu a gida gaba ɗaya mu, mu a gomane. Mu mu goma ne da Musa ɗaya ne. Ta ma kasancewar mahaifin mu ya rasu sauran mu goma yanzu. 'Ya'ya guda ta rasu sai kuma mahaifiyar mu guda ɗaya. A waƙacin 'ya'yan guda tara akwai maza guda uku sai mata guda shida.

Yaya dangantakar ku da abokan aiki? Ito dangantakarmu da abokan aiki gaskiya dangantaka ce mai kyau sosai maƙuwa, saboda akwai fahimtar juna sosai sannan kuma ana ƙaunar juna. Kullum kowa ƙoƙari yake ya ga ya tallafawa wani an gudanar da aiki yadda ya kamata. Hakan ne kuma ya sa shuwagabannin gurin aikin su ma suke ƙaunar ma'aikata saboda sun ga an sami fahimtar juna kuma kamfani yana tafiya yadda ya kamata komai yana gudanuwa yadda ake tsamani.

Menene mafi muhimmanci a abokantaka? Eh gaskiya abin da yafi muhimmanci a cikin abokantaka shine gaskiya da amana, yawwa da kuma jin ƙan juna. Saboda inda akwai gaskiya zai zama na cewar, ah za a yi zama babu yaudara. Yawwa sannan kuma idan da amana zai kasance aboki zai rike amanar dan uwansa ba zai taɓa yi masa abin da zai ci cewar ya yaudare shi ba. Sanan taimakekeniya da taimakon juna a duka lokacin da daya gaza daya ya taimake shi ya tallafa masa.

Kana zuwa wurare da wuri ko kuma a daga baya. A gaskiya na kan yi ƙoƙari na je guri da wuri mana. Indai zan je guri, gurin aiki ne ko kuma a taro aka shirya ko wani abu, na kan yi ƙoƙari na ga na je gurin a kan lokaci saboda ai shi girmama lokaci ai abu ne muhimmi sosai.

Ka fi son zama a kujera ko a taburma? A'a, gaskiya na fi son zama a kujera. Zama a tabarma indai babu wani kuzari ne ya zo da za'a zauna a kaiɗin ba. Ai mutum zai gaji ne jikin sa ya yi ciwo, amma in ka zauna a kan kujera za ka ɗau tsahon lokaci ka na zaune. To gaskiya dai na fi son zama a kan kujera ɗinya biyu.

Wane irin tufafi ka fi so? Eh gaskiya ni nafi son manyan kaya, musaman babbar riga, yauwa. Ai su ne kayan da gaskiya ni suka fi burge ni su kuma na fi so. Sa babbar riga, sa hula, yauwa. Ba yau ma ace idan fararen kaya ne. Waɗannan sune kayan da na fi so gaskiya a duk cikin kayana na sutura ta Bahaushe.

Kana yin wuta da itace? Eh, ina kunna wutar itace. Amma yawanci sai lokacin da za a yi kamar suyan nama mai yawa, yauwa ko kuma girki mai yawa sosai. To, shi wannan da itace ake amfani saboda yana ɗaukan lokaci to yinsa a itacen yafi.

Yaya kake son dafa ƙwai? To yanda nake son dafa ƙwai, ina son naga an dafa shi ya dafu sosai kuma akwai irin dufuwan da ake masa wadda in ya dafu, in an zo ɓare shi baya ba da matsala wurin ɓarewa, zai ɓare sumul-sumul. To irin wannan dafuwan na fi so.